Habawa niko, kullum nike yin addu'a. Safe, dare, rana kullum ni ina cikin addu'a ne saboda ni na yarda da addu'a shine zai mun maganin komai da komai. Ban da addu'a kuma ina yin aiki amma gaskiya na fi yin addu'a. Kullum sai na yi addu'a. Safe, rana, dare da yamma. Ko da yaushe gaskiya ni ina cikin yin addu'a ne saboda ni na yarda da addu'a. Addu'a shine zai biya mun bukata shiyassa ni kullum ina cikin addu'a. Na yarda da addu'a sosai. Bana fashin addu'a ko da yaushe. Komai ko da yaushe, ko da yaushe ina cikin yin addu'a ne sabida ni na yarda da addu'a ne shine zai mun maganin komai da safe, da daddare, da rana komai ya same ni. Inde komai ya same ni ne ina cikin addu'a ne. Dan saboda ni na yarda da addu'a ɗari bisa ɗari. Komai har a cikin zuciya na ina yin addu'a kullum. Don ni addu'a kullum ni shine mafita na. Dan ni dai rashin yin addu'a na gaskiya ne ina gani kai. Ba wani mafita a guna da ya wuce in dingayin addu'a kullum kuma ina jin daɗin yin haka. Koma wani ne zan shawarce shi ya dinga yin addu'a kullum sabida addu'a kullum ba wani, ba wani ace wai wanda za a ce ga abin da zai saka daɗe wa dan saboda ba ka yin addu'a. Wai gashi ka yi. An ce komai in kai da yawa yana zama matsala amma ban taba ji an ce addu'a in kai ba. Niba kullum ba, koda yaushe ma da safe da daddare, inna zauna har cikin zuciyana, inajin addu'a mafita kuma inayin aiki dan nina yadda dacewa imma zakayi addu'a kullum ya danganta kuma kanayi da aikin abunda kakeso to kamar kana addu'a akan neman aure, kaga dolene kaje kanemo mata in kana addu'a akan neman kudine dole katashi kanema, kaje kayi aiki to kaga toni dai haka nake, nayadda dayin addu'a kuma nayi aiki akan abunda nayima addu'a, da komai nayiwa addu'a, addu'a kullum yanada kyau, kullum yanada kyau, kuma ni inayi. Koda yaushe kullum da daddare, da rana inna zauna a koda yaushe ma inayi, kuma kowace rana inayi kullum da daddare, da rana, da Safiya, duka dai inayi kuma inajin dadin yadda nakeyi ba tareda ina samun wani matsala ba ToWannan addu'a yana taimakona sosai sosai, shiyassa ni kullum koda yaushe ina cikin yin addu'a, kuma inajin daɗin yin addu'a, kuma zanci gaba da addu'a, kuma bazan bar yin addu'a ba, inci gaba da addu'a, haryanzu, zanci gaba da addu'a.

Ni, a'a ina iya yin tsallen igiya. Tsallen igiya, na dauke shi kaman motsa jiki, wasan motsa jiki ne. Kuma kullum ni ina yi dan saboda na dauke shi kaman wasan motsa jiki ne. Kullum ina yi kuma kullum dai bana ya danganta da lokacin da dai ya danganta da lokaci. Wani sa'an ba ko da yaushe na ke yi ba. Amma in dai lokaci na dan ji, ina dan jin motsa jiki, in dauko igiyan in dan dinga wasan tsallake-tsallaken igiya. Ni da kaina ko kuma mutane biyu ne in zo ina tsallake-tsallaken, ina tsallake-tsallaken. So gaskiya ina bala'in jin daɗin haka. Saboda in na zo ina wasan tsallake-tsallaken nan yana sa ni ina, ina, ina, ina, ina jijjiga jini. Na gaskiya ina jin daɗin haka saboda ina, yana jijjiga jini na. Ina son in dinga ganin ina wasan tsallake-tsallake saboda ina jijjiga jini na kuma ina jin daɗi sosai, sosai. So saboda ina wasan tsallake-tsallaken nan ina jin daɗi sosai saboda ina jijjiga jini na ko da yaushe, da safe, da rana, da daddare, da asuba nema in dai naje especially lokacin sanyi. In kana so ka ringa jijjiga jinin ka haka sai ka ringa wasan tsallake-tsallake sabodi ni na ga wasan tsallake-tsallake yana da bala'in dadi saboda yana sa jijjiga jini da kowane abubuwa. To yana sa jijjiga jini. To, duk wani wasan tsallake-tsallake yana sa jijjiga jini kuma za ka ji kana jin daɗin jikin ka. Za ka samu lafiya a jiki in dai kana wasan tsallake-tsallake za ka samu lafiya a jiki kuma yana da kyau sosai ka ringa yin wasan tsallake-tsallake saboda yana, ina tsallake-tsallake sosai kuwa dan saboda ina son shi. Wasan tsallake-tsallake ai wasa ne mai kyau kuma mai jijjiga jini wanda kai kan ka za ka ji daɗi in dai kana yi ko da yaushe. Za ka dinga jin daɗi in kana yin wasan sabida da zaran kana yi, ka za ka ji jinin ka yana jijjiga jini kuma za kara samun lafiya saboda a kan wannan wasan. Yana da kyau mutum ya ringa yi saboda zai ringa jijjiga jini kuma sannan zai ji daɗin wasan sabida wasa ne wanda za ka gani kana yi kana jijjiga jini kuma kana jin daɗin wasan sosai. Ko ni ina jin daɗin wasan sosai, sosai kuwa. So gaskiya ina son wasan tsallake-tsallake musamman ma in da lokacin sanyi saboda lokacin sanyi yafi daɗin yin wasan. Lokacin sanyi wasan na da dadi sossai, ko kai kan ka za ka ji dadin yin wasan lokacin sanyi. Saboda yana da dadin yi wasan sossai lokacin sanyi. Kuɗi ina yi sosai lokacin sanyi. Ah network gaskiya yana ƙwafsa mun yana zuwa da dawowa. Dole a dinga samun matsala a kan wannan abubuwan sabida network sai ya je ya dawo. In network babu zai ce ba'a jin magana. Sai zai sa ya dinga yanke-yanke. Ashe gun da ake samun matsalan kenan ake ɗan samun ragowar abannan mintuna saboda wani sa'an network be stable zai ce baya jin ka. Alhalin kuma kai kana yin magana. Gaskiya to yana da kyau daman ma ka ringa yin wasan tsallake-tsallake. Ina yin wasan, ina yin wasan tsallen igiya sosai ma ku. Kuwa dan saboda ni ina son wasan tsallen igiya. Yana da kyau kuma yana, za ka ji daɗin yin shi sosai. To ka wannan abannan na sa network ɗin baya tsayawa daidai, ana samun matsala. Gaskiya, bari mu gani in network ya dawo.

To gaskiya duk cikinsu ba wanda bana so. Matakala ne, lift ne amma wanna sa'n ina son matakala especially in ina son dinga ganin ina, ina jijjiga jini na. To ina hawa, ina hawa da sauƙa wanna sa'n yana ɗan jijjiga jini. Amma in dai irin ina da gajiya, rana na gaji ko wani abu to gaskiya zan so hau lift saboda ba wanda bai san sauƙi. To don so da ni a ganina hawa matakala in dai ba wai dai ba abin da yake damun ka ba, lafiyan ka ƙalau ba gaskiya wanda ka hau, ka hau lift amma ko in dai ba ka raba nan matakala kai dai lafiyan ka ƙalau kana ɗan jin jijjiga jini a rana to ni dai a shawara na ka hau matakala. Amma ko in kuma a rana ka gajiya kake ko ka dawo daga aiki ba ka san takura ko wani abu, ni a ganina zan shawarce ka kawai ka hau lift saboda kowa na san ɗan nimar sauƙi. Saboda sauƙi yana da kyau sosai. Wadda ko me aka ce maka sauƙi ne, sauƙi daban yake. Ko a ina ne ana son mutum, mutum yana son ya samu sauƙi. To gaskiya zan shawarce ka gaskiya ni dai a na wa ra'ayin na fi son hawo matakala. In ka ga na hau lift duka ba wanda banin yawwa ba kuma ba wanda bana so. In ka ga na hau lift to dama rana a gajiya nake. Amma in dai lafiya na ƙalau ko kuma gun da zan je yana da nisa to in yana da nisa ko mun san ka da hawa matakala, mata-matakala to gaskiya ba za ka ji daɗin hawa ba sabida yana da, yana da nisa. Amma ko in dai gobe wai gun me nisa bane to gaskiya na fi son hawa matakala ne. Ina jin daɗi ni a gona kama ina ɗan jijjiga jini ne a wayan su ɗan lokaci. Gaskiya ni ina son hawa matakala saboda ni ina ganin sha jijjiga jini in kuma tsiri kuma irin ina gaji ko kuma wuraren da zan je a matakalan yana da nisa amma in dai ba wani nisa yake da shi ba to gaskiya ni zan so hawo matakala. In kuma yana nisa to zan hau lift. In kuma na gaji to shine zan hau lift. Amma in ba dan na gaji ko wani abu ba gaskiya bana son hawa matakala. Na fi son, bana son kai hawa lift. Na fi son matakala. Matakala yafi kyau sosai saboda ni a ganina hawa matakala ni a wurina kama ina jijjiga jini ne. Amma ba kowa yake son jijjiga jini na jini ba amma ni gaskiya na son jijjiga jini ko da yaushe. Don so da ni na ɗauka jijjiga jini, hawa matakala yana ƙara ma ƙafafuwan ka lafiya da kuma jikin ka lafiya gabaki ɗaya. To sai sa ni ina bala'in son hawa matakala. Saboda ni na ɗauke shi kaman wani aikin ƙara lafiya ne ba wani abu ba. Sai sa ni ke son shi sosai ko da yaushe kuma ni ke son hawan shi kuma ni ke hawa matakalan. Dan lift ni ina ɗauke shi kaman ana lalata ka ne ko kuma in bari gajiya ko wane abu. Ni a ganina gaskiya na fi son hau matakala don ƙara lafiyan jiki da kuma ƙara lafiya. To ni gaskiya na fi son hawa matakala dai a taƙaitani matakala ne na fi so akan lift. In aka ga na hau lift to abu ya zo da abu mai dalili ne. To in ba don wani dalili ba gaskiya to ni dai na fi son hawo matakala. In ka ga na hau lift to wani abu ne daban kuma ya zo da dalili. Dalilin kuma mai ƙarfi kaman da na ce gajiya ko kuma gun yana da nisa sosai wanda sai an ɗan sha wuya. To idan ba haka ba na fi son hawo matakala akan lift.

Ah ya danganta. Na farko dai muna kare kanmu daga cizon sauro ko sauraye. Asmin sauro ba guda ɗaya ba guda biyu yana da yawa. Yana da yawa ba ɗaya ba, ba biyu ba. Siyan muna kare kanmu daga cizon sauro ko kuma sauro. Saboda na farko dai mukan samu, mukan samu, na farko mukan samu maganin sauro. Na biyu kuma mukan samu raga net don maganin cizon sauro to waɗannan abubuwan guda biyu mukan same su ta nan muke maganinsu. Wana farko za ka rarrafa ko'ina in yamma ta fara yi kaɗan rarrafa ko'ina don sau da ma kar su zo balantana su dame ka. Saboda rarrafa babu su ka gama ba, ba amfanin ma kunna maganin tun da babu su. Amma in sun kasance kuma suna nan to sai dai ka zo ka kunna magani ko kuma ka sa net dai su raga, ragan maganin cizon sauro kenan. Za kasa ako ta ko ina karurrufe in yaso can ka sanya maganin sauro Sanann kuma sai kazo ka sanya ragan saurayen da zasu hana ka shigowa inda kake sannan kuma ka tabbata cewa kana rufe ko ina in yamma tayi wai shine ka samu ka dinga rarrafa ko'ina. Kana same, kana rarrafe winduna in yamma ta yi. Kana rarrafe ƙofa don sau da kar saurayin masu shigo siyowa. Magani za su yi saurin mutuwa ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda ni na fi yarda da haka. Zaran ka sa maganin cizon sauro ka ga ya ɗan in kaɗan ne ka ga ka yi saurin kashe su. Dama in da yawa ne dole wani ko wa'insa za su mutu waɗansu za su rayu. To ta dalilin haka ni ce shawara na. Na fi son ka sa, ka sa ka rarrafa ko'ina farko riga kafe kenan na farko da za ka fara yi na maganin cizon sauron. Sannan na biyu sai ka sa, sai ka sa maganin ci-, maganin sau-, maganin sauro. Sai ka fara sa maganin sauro. Ka kore su tun na ka kashe, na kashe wani ya kashe su maganin sauron. Sannan kuma daga nan in ya so in ka kore su ka sa maganin cizon sauron. Sannan kuma na biyu ka ga sai ka sa net ɗin, ɗin, net ɗin sauraye wanda zai hana su shiga su cize ka ko su cutar da kai. Ni haka ne na ganin shi ne hanya mafi sauƙi da kuma ba zancen da takura ko wani abu don ka kare kanka daga sauro ko kuma sauraye. Ba ɗaya ba kenan. To ni na ganin ka sa maganin cizon sauro. Don kuma ka sa net din sannan kuma da zaran yamma ta yi ka kajirawai sai an, ka kajirawai sai an, sai, sai wai yamma ta yi kamun ka rufe daga ɗanɗan yamma yamma ya fara yi. Kamun yamma yayi sosai sai kai ƙoƙari ka rarrafa ko'ina. Ka rarrafa ko'ina ka ga shi kenan kai ka gama abin da za ka yi. To ni na ganin haka. Shi ne mafita na farko kenan da za ka fara yi. Ni a ganin na gaskiya. To a haka in ka yi gaskiya to za ka kare kanka daga sauraye ba ma sauro guda ɗaya ba. Zuwa za ka samu lafiya. Don yin haka yana da fa'ida kyau sosai. Sa maganin cizon sauro sannan kuma ka sa naɗa ragan, ragan, ragan sauraye kenan. Da su za ka sa net don kare kanka daga sauraye.